Gaskiya na kan kalli madubi ba adadi. Musamman idan na yi sabon kitso, kitso mai kyau kuma na sa kaya masu kyau. Ina kallon madubi sosai sosai ba adadi a rana a kullun.

Eh wallahi ina amfani da ajiya a a yanar gizo saboda kaman gurin ajiye kaman email ɗina ko Gmail ɗina nakan yi ajiyan wasu abubuwa wasu rubutu da bana so na manta dasu.

Gaskiya ina taimakama mutane ta hanya da yawa. Wasu lokutan na kan taimaka musu ta hanyar ba su abincin ci, wasu ruwan sha, wasu tufafi, kayan sawa, wasu takalma da sauransu.

Gaskiya nakan yanke farce na sau ɗaya a sati. Ko wani Juma'a da safe nakan yanka farce na. A duk ko wane sati nake yankewa, ko wani Juma'a da safe.

Eh muna amfani da ruwan rijiya. Idan ruwan famfo ya ƙare to ai dole a je rijiya a nemo ruwa. Duk inda ta kama a nemo ruwa za'a nema, amma a rijiya aka fi samu idan babu.

Gaskiya abincin da yake sa ni jin daɗi ita ce soyayyiyar shinkafa da, da kaza mai yaji wato fried rice and pepper chicken. Ina bala'in son wa'annan abincin abinci.

Gaskiya na kan tsarkake gidan mu a ko da yaushe. A kullum gida yana buƙatar a tsarkake shi sabida tsafta yana da kyau sosai sosai. Tsafta abu ne mai inganci da kuma kyau a rayuwa.

Gaskiya na fi son zama a birni sabida zama a birni ta fi zaman ƙauye daɗi. Sabida zaman birni akwai abubuwa da dama, akwai gun zuwa yawon buɗe ido da sauransu. Akwai jin daɗin rayuwa.

Eh wallahi a ko da yaushe ina son buɗe taga a ɗaki sabida iska ta shiga. Iska mai daɗi tana shigowa. Idan ta shigo ɗaki sai ka ji daɗin ɗakin, kana jin iska yana hura ka mai daɗi.

Eh wallahi nakan raba wurin da nake a yanar gizo sabida duk wani abokan arziki da kowa a same.

Eh wallahi ina cin tafarnuwa sosai sosai. Ina cin tafarnuwa sabida yana da kyau ni kuma yana min ƙamshi. Ina son kamshin sa a abinci. Nakan ci shi a abinci kala kala indomie, miya, miyan yauƙi, shinkafa, miyar wannan.

Gaskiya wasu lokutan ina zuwa da wuri, wasu lokutan kuma ina zuwa daga baya, ya danganta irin taro ko kuma irin gurin da zan halatta. Ba kowane guri nake bayyana kaina da wuri ba, kuma ba kowane wuri nake bayyana kaina.

Gaskiya nakan magance koke-kokena da nishaɗi da sauran su wani lokaci na nema fina finai mai daɗi na kalla ko kuma na samo abokanaina na arziki da suke ba da farin ciki da annashuwa gurin hira.

Eh ina kunna sanarwar apps da yawa a wayata, sabida wasu nakan manta apps suna da yawa a wayata. Wasu nakan manta na taɓa su sabida wasu apps ɗin ina amfani da su wurin aiki. Ka ga dole na saka.

Eh to, ya danganta irin gurin da zan tafi idan guri mai nisa ne sosai, nakan hau abin hawa kamar a daidaita sau ko mota ko kuma mashin. Idan kuma wurin ba nis sai naje a ƙafata.

Eh wallahi ina son kallon wata a ciki a dare sabida yana sani kwanciyar hankali da tunani mai kyau. Musamman dare tayi kowa yaje bacci nakan buɗe taga nayi kallo ko na fito.

Nakan fita, idan lokacin cin abinci yayi, muna da lokacin cin abinci. Idan lokaci ya yi nakan fita na tafi shagon cin abinci, na zauna, na ci abinci na, sannan na dawo gun aiki.

Gaskiya na fi son bayar da kyautar kuɗi saboda ya fi mun sauƙi. Nakan ba da kyautar kuɗi cikin sauƙi. Ya fi sauƙi na miƙa kawai na bada, amma wani abun da ɗan wahala gaskiya.

Gaskiya a lokacin da nake jin damuwa, nakan kunna waƙa mai daɗi. Na ji waƙa, waƙoƙi masu daɗi sosai, masu sanyaya zuciya ko kuma na samu abokan arziki mu ta labari mai daɗi da su.

Eh ina zuwa aiki lokaci daidai sabida nakan saita alam na agogona. Don ya tashe ni a lokacin da ya kamata in shirya, sai na tafi aiki a daidai lokaci.

Eh, ina yin wuta da itace musamman ma a ƙauyen mu nakan yi wuta da itace sosai sosai saboda ƙauye shi ba a mai amfani da wasu abubuwa sai dai itace kuma ta dafa mun abinci.

Nakan share gida sau biyu a rana. Da safe idan na tashi, abin da shine farkon abin da nake yi, na share ko ina cikin gidan nan. Bayan haka zuwa dare wani dattin ya ɗan taru sai na share.

Kuɗin wutar lantarki a wata da nake biya gaskiya dubu goma sha bakwai nake biya a kowane wata. Haka suke kawo mun takardan wuta su rubuta dubu goma sha bakwai kuma na biya su.

Gaskiya ina son Malam Sani a lokacin da nake tafiya makaranta ta ta sakandari. Na son malam sani saboda wannan subject ɗin da ya koya mana, inter science akwai wani twenty elements.

Eh to gaskiya dangan taka na da maƙota na tanada kyau ina da kyakkyawan dangantaka da su sabida suna da kirki. Ni ma sun yaba da halina, ni ma na yaba da halinsu, shi yasa muke da kyakkyawan dangantaka da su.

Eh, mu kan samu horo wasu lokutan a gun aiki musamman idan ba mu fuskanci aikin mu mun yi a lokacin da ya kamata ba, ko mu ka ɗan sa wasa a ciki, gaskiya muna samun horo sosai sosai sabida mu mai da hankali.

Eh, ina iya tuƙin mota sosai sosai sabida yana da muhimmanci. Musamman wani lokaci yanada kyau kaman kare kai. Ko kuma kana da abu mai muhimmanci kana so ka tafi da sauri, yana da kyau ka iya mota.

Eh, ina biyan kuɗi ta waya sosai sosai. Abun da ma na fi yi kenan sosai yanzu. Nakan biya kaman na je siyan, na je siyan abu na biya ta waya. Na, ina so na ba da kuɗin wani abu ko kyautar kuɗi.

Ina amfani da hannuna na dama, da shi nake cin abinci, da shi nake rubutu, da shi nake aikin aikace aikacen gida, da shi nake wanki, da shi nake komai da komai nawa na rayuwa.

Aikin gida da nake yi a kullum shine na gogoge ko'ina, na gyara gado, na shasshare duk wani datti da yake cikin gida, na yi wanke wanken kwanuka, na cin abinci. Aiki na ke nan kullum a gida.

Gaskiya ina bala'in son kunun aya. Ina son kunun aya sosai sosai. Wannan shine abin sha da na fi so sosai a rayuwata, sabida ina sha yana ba ni kwanciyar hankali da daɗi.

Gaskiya da safe nake yin wanka na. Idan na tashi, na gama aikace-aikacen gida, na gama goge-goge, share-share, wanke-wanke da komai, na gama ayyuka ta kakkaf gaba ɗaya a gida, sai na yi wanka da safe sai na huta.